Kasuwa, kasuwanci. Hum ɗin Ni kan barina na ɗan ba ku waɗan gajeren labari. Mama na tana cewa ni ba ɗan kasuwa bane, ban iya kasuwanci ba. Saboda me nima kaina na ɗan yarda saboda ban iya tambayan farashin abu kaza me bi a mun sauƙi da sauransu. Kun gane irin wannan cinikin de da sauran su. So ban iya ciniki ba, amman kuma wani abu ɗaya da ni shine na san dabarun kasuwanci, irin yadda mutum zai ƙoƙari ya samu ciniki sosai, sannan kuma da yadda mutum zai iya ƙoƙari ya janyo customers. So duka dai irin wa'inan abubuwan, eyum gaskiya baiwa ne da Allah ya ba ni. So daga ciki irin yadda za ka sakamma customer fuska da fara'a, Kaji kamar yaji kamar zuwan shi na farko kaman alamumma already ma ya san ka kuma irin ka sa mai yarda da kai da sauran irin wa'inan abubuwan da dalilai dai da dama factors wanda zai sa ya gamsu kuma ya ji daɗin siyayya a wurinka. Wanda nan gabama zai so ya dawo sannan kuma ya ma sa wasu, yayi recommending kenan wasu ko in ce yayi referring wasu ma zuwa wurinka. So gaskiya ina da wannan skills ɗin, duk dade ban iya tambayan farashin abu ba amma ni kuma na iya sa abu nasaida shi da daraja ko kuma in jawo mutane su zo su sayi kaya na. So gaskiya ina jin daɗin wannan, me zan ce ke nan talent ne wata baiwa da Allah ya ba ni ɓoyayya ko? To shine dai gaskiya.

Kuna so na ba ku labarin rubutu na ne? Sai kawai kuka tuna min da ina JSS class lokacin ba, sai daga baya da na dawo ina lokacin SS na dawo ina kalla rubutuna na JSS. Kai, ni ma kaina ban yafi ma kaina ba. Wai sai nake ganin cewa a layi ɗaya kawai na rubuta "This can be defined as" nayi dariya, wato duk yarda nake da manyan rubutu gwandara gwandara. So ni kaina ban san ma cewa rubutuna zai dawo daidai daidai yadda ake rubutawa ba, kuma har zai yi kyau. To gaskiya ba zan koɗa kaina ba da kyau amma dai ni ma kaina na tabbatar da cewa rubutuna yana da kyau saboda ba ni nake faɗa ba, mutanen da suke gani rubutin ne suke faɗa. To kuma kun san idan wani yaya ba ba tare da kai ka yaba ba, to tabbas wannan abin da kake yi yana da kyau sosai.

To, kuna so ku san yadda unguwarmu take ne? Eh, yau kuna son hira ke nan? To gaskiya unguwarmu unguwa ce mai cike da tsari. Ku san, zan ce ina zaune ne a estate. So mutanen gaskiya da suke ciki mu ba mu da yawa. To guri ne mai tsaro sosai, yana da gate, yana da masu gadi. Sannan kuma duk gidajen namu, eh, a tsare suke da kyau suma. Sannan muna da masallacin guda ɗaya wanda muke yin sallah na cikin estate ɗin. Sannan kuma gaskiya kusan kowa yana gida, yana harkokin gabansa. Sai idan lokacin sallah yayi mazan za a fito, a tafi sallah. Ko kuma a haɗu a gaisa shine.

To, a wannan yanayi na yanzu, ko yaya mutum yana da kyau ya dinga motsa jiki da kyau. Bawai dan wasu za kaga daga kawai mota daga gida nan da nan sun ga mota daga mota gurin aiki suna zuwa su hau lift. Toh in gaskiya, yawanci nakan hawa biyu matakala na yi tafiya. Musamman ma na tabbata da cewa ban yi wani motsi da yawa ba a rana. So amma nakan iya hawa lift idan na tabbata da cewa na ɗan motsa jiki kuma na ɗan yi taku haka da ƙafafuwa na. To gaskiya wannan yana taimaka min sosai kuma ina jin daɗin haka. Amma kam zan iya cewa ban fiye da hawa lift ba. Gaskiya wannan shi ne dai.

Abubuwa da dama waɗan musamman a lokacin da suka faru, sukan sani dariya. Koma ina cikin nishaɗi ma wani lokacin, kawai in na tuna da wani abin da ya faru a baya kawai sai nayi dariya. To ni kawai abu kaɗan ma yankan sani dariya.